Irin burodin da na fi so shine irin burodin da aka haɗa da alkama kuma me da sigari haka. Ina son kuma ya zamanto yana da laushi ba wanda ya ƙone ba. Tabbas ina son kalar burodin nan sosai.

Eh ƙwarai daga gaske ina sa tabarau kuma tabarau yana min kyau sosai kuma ina son sanya tabarau saboda, eh yana da amfani da yawa kamar irin su karewa iska da kuma, eh lafiyar ido. Hakan yana min kyau sosai kuma yana min kyau a jiki.

Lokutan da na fi yin wanki lokuta biyu ne. Eh, na fi yin wanki yawanci da safe ko kuma da yamma. A cikin lokutan nan biyu nake yin wanki. Idan na wuce wannan lokacin to sai dai ko wanki ne ya taso mun haka na ujila. Amma in dai wanki ne ba, ba bisa hujila ba, ah, ina yi a waɗannan lokutan ne ko da daddare ko da yamma ko kuma da safiya.

Ina son bayarwar kyautar kuɗi saboda takan taimaka wa wanda zan bawa sannan kuma nima takan sami farin ciki yayin da naga wanda na bawa yana farin ciki. Kyauta lokacin da mutum yake bukata wannan abu ne mai kyau sosai.

Eh ina yi, sannan kuma na fi yin hakan ne idan ni ni kaɗai ne, sannan ko kuma idan na natsu sosai ko kuma ina cikin wani yanayi mai daɗi haka. Na kan rero wakoƙi waɗanda suke ɗan ba ni nishaɗi wani sa, in ma suke ba ni dariya.

Ina anfani da yanar gizo ko kuma in ce media application domin tura saƙonni irin su Facebook, Twitter, da Instagram. Nakan tura saƙonni tashi, ban fiya tura saƙonni ta normal messenger ba. Saboda na fi yin amfani da data fiye da kati.

Ah, a cikin shekara, na fi son lokacin da lokacin sanyi. Lokacin yana min daɗi, sannan eh lokacin eh yana da amfani matuka a gareni saboda babu yawan cututtuka kamar lokacin zafi.

Ban san me fikitin tufafi take nufi ba, don haka ba zan iya cewa ina yi ba ko ba na yi. Amma kalmace ban san me take nufi ba a Hausa.

Abincin da na fi ci a safiya shine indomi ko kuma taliya sufageti. Waɗannan biyun jalof ke, jalof ɗinsu su na fi ci da safiya.

Ina share gida kamar sau uku a rana, da safe, da rana da kuma daddare idan zan kwanta, sai in haɗa da kaɗewa katifa.

Sa'o'in da nake kallon wayata suna da yawa sosai, saboda a cikin sa'o'in da muke da su a rana ashirin da huɗu, nakan shafe kamar ashirin ina kallon wayata. Ba kuma kallo haka na kallon bidiyo ba, a'a ina kallo ina amfani da ita ne, a'a kamar wajen kafofin yaɗa labarai, sada zumunta kenan.

Na fi zuwa shagon siyar da kayan masarufi, irin su shagon siyar da abinci, shinkafa, taliya da kuma kayan marmari haka. Eh ina son wannan shagon ƙwarai da gas.

Ni bani da takamaiman, eh, jadawalin ayyuka. Duk aikin da na sa a gaba kawai nake yi. Sai na tashi na kan tsarawa. Kamar ni gyaran waya nake yi, sai na samu nake yi. Da safe idan na tashi na ɗanye ayyukana sai in tafi shago, sai in tafi gurin sana'ata. Komai kuma na samu yi.

An haife ni a watan Oktoba ashirin da huɗu ga watan, ga watan Oktoba shekarar dubu biyu da ɗaya.

Ina irga kayayyaki sau biyu. Idan na ƙirga na farko, na ji akwai ƙoƙanto a raina, nakan tisawa. Idan na tisa shikenan, bana ƙarawa.

Malaman da na fi so lokacin ina makaranta su ne malamin Islamic da kuma malamin Ingilishi da kuma malamar Biology. Waɗannan malaman su ne gwanaye na, musamman ma malamin Islamic da kuma malamar Biology sai malamin Ingilishi.

Eh, ina yin wuta da itace musamman wajen dafa abinci. Ina amfani da shi wajen yin girki, girke girke na yau da kullum.

Gidan abincin da na fi so a wajajen yankin mu shine Hassina, duk dama ban cika zuwa ba ammadai ina son shi sosai. Gidan abincin, abinci ne wanda zaka samu ko wanne kalar abincin da kake so kama da nama da kuma abinci da shinkafa da miya tuwo da kuma sauransu duka zaka samu ga kuma abin sha kowanne akwai.

Ina da kyakkyawar alaƙar ko dangantaka da maƙwabtana, eh, nakan jure su ma sukan jure duk abubuwan da nake musu don yi ma abun da suke min. Tabbas muna haƙuri da juna kuma muna son junanmu. Maƙwabta mutane ne masu muhimmanci a gareni.

Eh, ina iya dafa abinci sosai ma kuwa musamman idan kamar shinkafa ce ko taliya. Ina iya yin jollof ko kuma fara haka sai a sa mai da yaji a ci.

Ina kunna wuta amma idan da safe ne, amma idan dare ya yi nakan kashe wuta domin in kwanta. Barin haske baya bar ni in yi bacci cikin salama.

Eh ina karanta jarida, duk da dai yanzu na ga jaridar ma ta ja baya. Sai dai ina amfani da waya ta ne domin neman kowanne irin labarai a kafofin sada zumunta.

Na fi son tsakar rana da kuma dare. Tsakar rana lokacin na kan yi ayuka da dare kuma na kan je in huta ko kuma in yi wasu uzurarrukan da ban ƙara saba da rana.

Eh ina cin citta a abinci amma sai dai a daka ta a yaji ko a sa ta a miya ba a sa ta cikin abincin kai tsaye ba sai dai a sa ta a cikin sinadarin da za a ci abinci.

Ina amfani da wayar Infinix kirar Smart 8. Ina amfani da Infinix Smart 8.

Kafofin yaɗa labarai da nake amfani da su su ne kamar BBC Hausa, kamar Daily Trust, Dida Blue Hausa, RFI Farans, Freedom Radio da kuma sauransu. Suna da yawa amma dai waɗannan su ne a take.

Eh, ina addu'a kafin in kwanta wanda shi ne a matsayin kamar karatu da nake yi kafin in kwanta. Kusan kullum in ba na yi mantuwa ba ko kuma na yi nauyin bacci ba, na kan yi addu'a kafin in kwanta.

Kayan marmarin da na fi so sune kamar ayaba, abarba da kuma kankana da kuma, um, ina son apple wato ina son kuma inibi da sauran.

Eh, ina karanta dokokin kowane aiki kafin in fara, a ko da-- a mafiya lokuta, sannan kuma ina zuwa in fara da bin ƙa'idodi da kuma dokokin ayyukan.

Ba na kallon mudubi sosai. Na fi amfani da wayata a maimakon mudubi. Saboda, eh, yanzu haka ban da mudubi amma ina amfani da fuskar wayata domin kallon fuskata.

Mafiya yawan lokuta na fi son tsayuwa akan zama saboda ni kusan duka lokuta na a tsaye nake yi, a zaune nake yi saboda gyara nake yi kuma a zaune nake yi. So lokacin da na samu damar tsayuwa, na kan ji daɗin tsayawar saboda ina jima a zaune.